Gaskiya ba zan iya faɗin sau nawa nake karɓan kira a wajen aiki ba, saboda ni na kasance mai aiki ne a ɗakin karɓan kiraye-kiraye na jama'a. Wato a Turanci ana cewa "Radio Communication Room". Toh, yanayin kiraye-kiraye da suke shigowa muke amsawa sun fi ƙarfin adadin yadda za mu ce wai za mu iya ƙirgawa. Amma dai kullum in dai ina wajen aiki, to cikin karɓan kiraye-kiraye nake yi. Amma a mahanga na ko kuma in ce a abun da zan iya ƙiyastawa, aƙalla ba a ƙasaru ba, a rana zan iya ɗaga kiraye-kirayen mutane. Ni ta ɓangarena aƙalla ɗari da hamsin, aƙalla ke nan.

Mu ai da yake da dokoki muke aiki a wajen aikin mu. Wato duk abun da za ka yi sai ka tabbatar cewa abun da ka yi yana bisan ka'ida. Saboda akwai wanda aka saka su aikin su, su riƙa kulawa da waɗanda suke ayyuka ba bisa ka'ida na aiki ba. To dolin ka saboda ka kiyaye kan ka daga fadawa tarkon masu kallon kan nan, dole ka tabbatar ka yi aiki bisa ka'ida. Domin idan ba ka yi aiki bisa ka'ida ba, su wanda aka naɗa masu zirga-zirga suna duba yanayin ayyukan kowa. Idan suka kama ka da laifin ka yi aiki ba bisa ka'ida ba, to akan duba nauyin laifin da ka yi sai a rage maka kuɗin da za a biya ka. To ka ga babu wanda zai so ya ce an rage masa kuɗin da za a biya shi. To kowa yana ƙoƙari ya ga ya yi aiki bisa ka'ida domin ya tsira da cikakken kuɗin albashin sa.

Ba ma aiki da fanka a rufin ɗaki, sai dai muna da fanka wato ta ƙasa wanda ake ce mata standing fan. To ita muke amfani da ita sai kuma wato air condition wato AC, domin bada sanyi sai mu haɗa dashi sai wurin ƙasa mun ni'ima daga gare su.

Babban abun da yake ba mu ƙwarin guiwa a wajen aiki na farko shine shi oganmu, babban oganmu shi ma yakan sa hannu wajen yin aiki musamman a lokutan da ya ga cewa aiki ya mana yawa kuma akwai yiwuwar lokaci ya ƙure ba mu ƙarasa aikin ba to yakan ɗan tallafa, ya sa hannu domin mu ƙarasa wannan aikin tare. Wannan abun ba ƙaramin ƙwarin guiwa yake ba mu ba. Sannan na biyu, idan muka yi aiki, aiki yayi yawa har ya kai matakin da lokacin da ya kamata ace mun tashi daga wajen aiki ba mu tashi ba saboda aiki sun yi yawa kuma wannan ayyukan ba a so su kwana to ɗaya daga cikin abun da yake ba mu ƙwarin guiwa na tsayuwa muyi aiki shine duk lokacin da muka ƙara a kan lokacin da ya kamata ace mun tashi za a yi lissafin wannan lokutan za a ɗan ba mu wasu 'yan kuɗaɗe a madadin wannan lokaci da muka ƙara ɗin. To shi ma wannan wato yana ƙara ba mu ƙwarin guiwa. Sannan kuma na uku, wato idan ana aiki, idan aka ce aikin nan group ne an haɗa adadin mutane ne suyi wani aiki to za ka ga kowa hankalinsa yana kan wannan aikin. Kowa so yake yi daga an iɗar, kowa so yake yi daga an yi aiki mai kyau, kowa so yake yi kar a samu matsala to akan haɗa kai aga an cimma wannan aiki.

Eh lallai, bukukuwa suna nan kashi kashi. Akwai biki na aure, akwai biki na ƙaramar sallah, akwai biki ta babban sallah, akwai kuma wasu bukukuwa wanda suna nan dai da yawa. To amma ni daga cikin waɗannan bukukuwan, babu bikin da na fi so kamar a ce bikin sallah. Musamman a ce babban sallah, saboda akwai hidima sosai a cikinta. To na fi son dai wannan bikin.

Gidan abincin da na fi so, na fi son gidan abinci wanda suke girke girke na abincin gargajiya. Saboda ni, mutum ne mai son abincin gargajiya. To duk inda naga gidan abinci na gargajiya, nakan saka shi a cikin gidajen abincin da idan na tashi cin abinci, zan iya zuwa in je in ci.